Naci abinci ya rage, zan ba wa mabuƙata. Akwai almajirai da sauran ƴan uwa mabuƙata.

Da yana yin yanzu dole a kulle ƙofa. Kullun kulle wa muke ba ma barin ƙofa a buɗe.

Duk yadda ta kama. In ta kama a nemi ne ake kira na amma wani lokacin ma ba a kira nan. Amma in ta kama kuma wani lokacin za a kira ni kusan har sau ba adadi ma.

Ba na iya rera waƙa sai dai ina iya karanta Alqur'ani saboda waƙa gaskiya haramun ne a wajenmu.

Toh, inda akwai kenan. Amma nan a inda nake bamu da ma rijiya gaba ɗaya a zamunan intanet, lokutan da muke da rijiya amma yanzu babu, kaga bama amfani da ruwan rijiya kenan.

Ina farka ƙarfe biyar na safe zuwa huɗu zuwa biyar kullum.

Eh to, har yan zun ina, ina so in bayar amma ban iya ba, sai dai ina so in koya sabida ina so in ringa bayarwa. Ma yan zude ban iya bayarwa ba.

Nomal matsakaita ko kuma ince talakawa muna cikin mutane mabambantan ko kuma jinsi gen ba jinsi, al'ada ɗaya da addini ɗaya.

Ba dai jaka ba sai dai mashinfidi ba na da jaka. Ba na hawan jaka.

Miya kala-kala, iri daban-daban. Ni irin miyan da na ci yau da safe ma na ya min daɗi. Sai kuma miyan zogale. Wancen ɗin kowa na ce masa ko ta yayi.

Zaman tabarma ba tayi, zaman kujera ya fi daɗi. Ni abun da na fi so kan, zama a kan kujera na fi so.

Umm, ina kwanciya in ina da aiki. Ina, ina aiki kuwa, kuwa za mu ci gaba da aiki in akwai aiki.

Tay, babu dai inda zamu ajiye musamman ma in ba ma ciki. Kullum da kullum mu na ainihinmu idan kuma mun ɓuɗe sai mu samu wanda ya ka mata mu ajiye.

Bayanai wanda suke buƙatan kwafi ina ajiye su musamman masu amfani wanda ya shafi documents amma ban da wannan bana ajiye wa.

Menene mataimakin murya kuma ban san shi ba ma balle inyi amfani da shi ko ganinsa ban taɓa yi ba. Ban saba da amfanin da shi ba.

Ina zama kamar ta a wurin wannan tambayar ba'a ma musamman wata mai iri ɗaya. Zaman birni duniya ne, zaman tsaro yake, in kamar kana cikin kurkuku.

Cinye hula yana yin kayan da na sanya ne. Yasa jumfa yana saka hula. Gaskiya ban kayan kuwa ba sakawa.

Don ba ni da lafiya ba? Amma ina da lafiya. Me haɗi na da magani magani ana sha ne don neman waraka, don waraka daga cuta. Ka gan ban da cuta a jikina, balle in sha magani.

Gaskiya nafi son lokacin daga ƙarfe bakwai zuwa ƙarfe sha biyu saboda babura na sosai mutum zai fi jin hutu da tsakuwa.

Ni ba na yi sabida haramun ne a musulunci kuma ni musulmi ne, mabiyin addinin musulunci. Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce haramun.

Kamar ka na so ka tambaye ni sirri na ne? Sa hannu shine abun da ake ɓoye wa, yanzu haka ni ban san ya yake ba ma. Dan ni ma sai na zo sakawa na ke gane wa abun.

Abin da nafii so a cikin ababen hawa kena, ina hawa rufe, mashin ba.

Gaskiya yawanci ba na saba ƙa'idan zuwa aiki. Ina zuwa a kan lokaci dai dai. Gaskiya bana saɓawa Alhamdulillah wannan kam.

Yanayin ƙarewan aiki in mai ƙarewa da wuru ne, in ba ya ƙarewa da wuru kuma ina bin tsarukan lokutan da aka tsara na aiki ne bana wuce su.

Gaskiya bana kwana a aiki. A gida nake kwana kuma bana aiki a gida. Shine kawai.

Abincin da ake cinye yau da kullum nake ci. Ba na tsawalawa. Shinkafa tuwo sai kuma abinda aka saba yi.

Aƙalla bana gara sau ɗaya, idan kuma ruwa a gunan kuma ya sa in yi sau biyu. Bana wuce sau biyu kam dai.

Kamar garaba kenan. Abin da na gaya da dace kuma yana min kyau ko kuma yana min daɗi. In na abincine, yin sutura kuma wanda ya min kyau.

Shi nake fata kullum, wanda yake ya ke faɗuwar rana a nan ne muke buɗe baƙi. Na azumi, dole in so faɗuwar rana. Akwai falala sosai.

Duk lokacin da na samu bayanai, ina rubuta rahoton amma babu adadi. Duk yawan da na samu iya shi nake amfani da shi.

Inta kamawa, inta kaiga ina yanka dole in yi kuka kuma ba kuka bane, zubar hawaye ne ballentana kuma ba abun da zai hana ni dayankan albasa, tun da ni namiji ne.

Agogoana burge ni sosai, wasu lokutan hira zance zan siya ma, amma ba'na saka wa shiyasa bana saye.

Ina sabuntawa, shiyasa waya na mayawa ci ina updating din ta. Dun tafi daɗi, mun akai updating din ta.

Ina sama nan. Shi yasa muka sanya gulob ne. Haske rahama ne ai, dole mu so haske.

AC bani da ƙarfin AC, amma fankan dai, amma in so ne kam na fi son AC amma ban da ƙarfin saka AC.